Eh ina kan inada sa hannu a saƙonnin mu. Kalili kau shine. Na, -na cika na,- na,- na, -na kasance na cika dukkan wani, eh, abubuwa da ake buƙatu. Na shiga wannan tsari so inada sa hannu game da wannan saƙonni da nake turowa.